Kana riƙe riga a aljihun ku? Eh, ina riƙe riga na a aljihunka sabida in na sa kuɗi ko wani abu dai na kan tabbatar da na riƙe aljihuna domin idan na shiga waje da akwai mutane to wani zai iya sa hannunsa cikin aljihuna domin ya mun sata ko ya dauka abin da ke cikin aljihuna. Amma idan na riƙe da kyau ko kuma na fito da wayata na riƙe hannu to na kan tabbatar da ba wanda ya fisge ko ya ƙwace. Kaman yawanci ranar Juma'a idan aka je masallaci to na kan tabbatar da aljihuna duka na riƙe su da kyau kuma wayana tana nan a hannuna ba tare da na jefa ta cikin aljuna sabida kana tsoron wani zai sa maka hannu cikin aljihu ya sace maka wannan wayan ka da kake yi amfani da shi. So wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da nake yi lokacin da nake riƙe riga na kuma da aljihuna. Dole mutum ya zama yana kare kansa a duk inda yake sabida a ƙasarmu babu tsaro. Dole mutum ne shi ya kare kansa kuma ya riƙe aljihunsa da kyau sabida masu yankan aljihu da ɓarayi da ake fama da su. To amma idan mutum ya kare kansa to sai ka gani Allah shi ma ya zo ya kare sa. Dole mutum in zai je waje ya tabbatar da bai cika bai fito da kuɗaɗe da yawa ba kuma ya je wajen da ido na ganin ido ba inda babu jama'a ba. To wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da nake yi dangan ce wa na tabbatar da tsaro wa kaina da kuma unguwarmu.

Wane launi jakan kuɗi ta ku take? Wane launi jakan ku ta kuɗi take? Launin jakan muna ta kuɗi launi ne baƙi, saboda yana ina son baƙi. A duk inda na kasance ina son launi baƙi domin ya fi bada mature colour. A duk abin da nake yi ina son naga na sa abu baƙi. Shi ya sa launin jakata ta kuɗi da nake ajiya ta baƙi ce. Kuma nakan nacen nera daga naira ɗaya har zuwa naira miliyan goma a cikin wannan jakan nan. Kuma ina ajiya da ita. Sa'annan kuma nakan fita duk inda zan je na sa ta a bayan mota na. In zan je banki ko wani abu dai ko kai kuɗi dai ko zan je banki na anso cash, na kai amfani da wannan jakan nan. To dai wannan shine takaitaccen bayanin akan launin jakan kudi na danake anfani dashi.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Inda nake koyan fasaha sabo, nakan kwantar da hankali na ganin cewa na zo ne na koyi wannan sabon fasaha. Nakan bi kuma daki-daki, na fara tun daga farko, hannacin ma manufa yadda abin yake. Kamar yadda na fara koyan sabon fasaha na yi a kamfanin salon shiyu AI dinnan, so na fara shi daga daki-daki kuma ina koyan shi daga wanda suka iya. So hanyar da na zo ni ma ina koyar ma da mutane yadda ake koyan wannan sabon fasaha ɗin. Sa'an nan akwai sabon fasaha irin na su mining su ma haka, nakan koya daga waɗanda suka fara sosai na ga yadda ake yin sa, shima har na iya koyar da wasu a baya. Don shi fasaha dole mutum ya tafi da zamani, saboda zamani gaskiya ce. Duk wani abu da ake tafiya a zaman dole ka tafi tare da shi. Yanzu kaman salon shiyu, salon shiyu alheri ne. A lokaci ɗaya a cikin wata ɗaya na Disamba na sami naira, na guga naira, naira dubu ɗari da ashirin akan kawai salon shiyu da nake yin voice ina. So wannan abu sabon fasaha ne da ba a sami irinsa ba a baya. Yadda za ka koya ma AI yadda zai fahimci language naka, koyar da AI yadda language naka yake. So abu ne wanda gaskiya ba a taba irinsa ba sai da zuwan salon shiyu. Kuma muna na fatan a samu ci gaba nan kuma biyan mayaƙa harafin haka. Sa'an nan kuma muna dagewa mu ma don mu ga mun koyar da AI yadda ake koyan, yarukan muna Hausa, yarukan duniya da sauransu. Muna kokari mu koyar da shi. Sa'an nan kuma muna koyar ma da, yan gidanmu, da abokanmu, da makotan mu muna koya musu yadda sabon wannan fasaha yake. Dole ne mutum ya tafi da zamani, domin sabon fasaha nan alheri ne ga al'umma gabaki ɗaya.

Wane irin wasa kafi so ne? Wasan danafi so sosai a rayuwa ta ina son wasan motsa jiki. Ina son wasan ƙwallo. Ƙwallo dai na daga cikin wasan da yafi bingeni kuma wasan da tun ina yarinta nake son bugawa kuma na koyi buga ƙwallo. Ni ina buga defender ne a ƙwallon ƙafa kuma inajin daɗin yanda nake buga ƙwallon ƙafa tare da abokaina da kuma yanda muke zuwa match da sauran yan unguwanni domin mu buga mu taka leɗa. Sannan inje wani gari su kuma haka kamar match din amaya da anko nakanyi ƙoƙari dana buga masu wannan ƙwallon. Na fara buga ƙwallon ne gaskiya tun ina shekara biyar. Ina son buga ƙwallo. Han nazo wajen kakata na zauna ana unguwar rimi so inaji yara suna buga ƙwallon abun yana matuƙar burgeni. Doɗe a lokacin kakata batasan ina buga wannan ƙwallon ɗin ko tamulla kota mura ɗin ba ta san ina bugawa. Saidai wani zubin nayi ƙarya naje gidan neighbors namu, maƙotanmu kenan domin na ga na dinga buga wannan ƙwallon nan. Lokacin muna buga yar set ne, mutane biyu, kowane set sai a shiga a dinga bugawa. Muna buga monkey post ne wanda aka ci saisu fita sai wani set su shigo. Haka dai muke yi har sai mun gaji ayita zufa dai ana jin daɗin yanda ake buga wannan ƙwallon nan. To daga baya dai tazo ta rasu na koma gidan kawuna. Shima dai haka ba'a barina ina fita amma dai haka dai nake son dai da karfi da yaji nakan sabe hanya dai na sata hanya naje na buga wannan ƙwallata malla ɗin. To amma dai yanzu ne gaskiya saboda makaranta dai ban cika buga ƙwallon tamalla ta mura ɗin nan ba saboda tunda naje Sudan gaskiya sai na dai rage buga wannan ƙwallon ɗin. Amma dai nakan ɗan buga a sati aƙalla sau ɗaya lokacin da nake ƙarsan Sudan amma dai daga baya dai nazo na rage bana buga wannan ƙwallon ɗin. Sa'an nan kuma wasan da yake ƙara birgeni ina son wasan gudu. Ni ina son wasan motsa jiki gaskiya. Lokacin da ina makaranta ina buga wasan hurdles, ina buga wasan hundred-meters da kuma wasan five two hundred meters. Ina jin daɗin buga wannan wasannin nan. Sa'an nan kuma muna buga wasan rilli. Sa'an nan kuma muna buga wasan high jump nidai duk wasa dai na motsa jiki dai abun yana burgeni. Sa'an nan kuma lokacin da muna yara mukanje fita gudu da maƙotanmu da 'yan abokanmu duk ranan sati da lahadi mukan fita wannan gudun nan domin in motsa jiki. So wannan dai kaɗan daga cikin wasannin da nake yi kenan. Sai kuma bana manta da ina secondary school na fara koyar yanda ake buga basketball a nan. Sasu Stephen Curry yana daga cikin mentor na su LeBron James su ne waɗanda mentors dina. Kuma su suke bingeni a ƙwallon basketball. Sa'an nan akwai wanda ban manta da sunan shi Kevin Durant shima yana birgeni yanda yake ƙoƙari wajen buga ƙwallon kwando wato basketball kenan.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Kyautar da nake son bayarwa ina son bada kyautan kuɗi, kyautan mota, kyautan gida da kuma kyautan kujerar aikin Hajji. Waɗannan abubuwa guda hudu da lasafa su ne kyautan da na fi so saboda yawancin mutanenmu a nan ƙasa ta Arewa da kuma ƙasan mu ta Hausa, so irin kyautukan nan suka fi so. Ina ba mutum kyautan kuɗi ne saboda wani matsalar sa na kuɗi ne wanda zai kama haya ko ya sayi abinci ko ya de wasu, biya wasu buƙatun sa ko magani ko na rashin lafiya. So ina taimakawa mutane dangantcewa sun siya abinci, sun siya magani na rashin lafiya. Wannan kyauta yana daga cikin abin da yake bingeni kuma ina jin daɗi idan na gani ba mutum na cinye shi daga cikin damuwa. Sannan ina bada kyautan mota ga wanda yake buƙatar kamar motar hawa ko wanda yake sana'ar mota ya iya mota. To ina bashi ya yi facis ya je irin garingari domin ya samu abin da zai ciyasa. Mutumin ko sisi da zai taimaka kansa da iyalinsa. So wannan nakan duba na ga wane sana'a ne mutum yake. Idan mutum direba ne to nakan tabbatar da ya taimake shi ya yi wannan sana'ar. Sa'annan kuma nakan bada kyautan aikin Hajji saboda yawancin mutanenmu a nan ƙasar Hausa, burin su su je Hajji su sauke faradi. To nakan tabbatar da idan ina da arziki mai kiso kyau, nakan basu wannan, nakan biya musu wannan kujerun don su je su sauke faradi, su je Makka da Madina, su ga, su ziyarci kabarin Annabi a Madina. Sannan kuma su je Makka su je, su je kuma su yi safa da marwa a lokacin, yayin yin aikin Hajji. So waɗannan ne kaɗan daga cikin kyautukan da nake tallafawa mutane ke nan. Sai kuma lokacin zakka nakan faɗa zakkan abinci ko zakkan kuɗi domin masu, maman marasa ƙarfi su samu abin da za su siya wa kansu, su ci da iyalansu kuma su tallafa ma na kusa da su kamar maƙotansu da saurayansu. So waɗannan ne daga cikin kyaututtukan da nake ma jama'a ke nan. Kuma abin yana burge ni domin yanda mutane suke farin ciki idan ka musu irin wannan kyautan.

Wa yake kakkafa maka baya? Wanda yake kakkafa mun baya yawanci matana ne. Idan baya na mun ciwo ko kuma idan ban ya wanke baya na ba a wanka, so nakan tabbatar da mata na tayi ƙuƙan yin gidan kancita ta kakkafa mun baya na kuma ya daina mun ciwo a wannan lokacin ko kuma idan zanyi wanka ta wanke mun baya na. So wannan dai shine dai yawan yan da nake kakkafa baya na sosai a kuma lokaci yima banbanta da dama. Sa'annan kuma wani zubin nakan je wajen masu gyaran ƙyanƙ fance da ƙumba na, so nakan tabbatar da su ma sunmun sufa ake kiransu da a turanci. So su ma nakan je domin su kakkafa mun baya na kuma ina jin daɗi. Nakan je aƙalla a duk bayan wata ɗaya ko wata biyu sa'an nan kakan je wajen hijama su ma masu cin jini mai datti. Sa'annan su ma suna kakkafa mun baya idan naje wajajen su. So nan ne wajajen da nake zuwa a kakkafa mun baya.

Yaya kake gina dangantakarka da kasuwanci? Ina gina dangantakar na da kasuwanci wa dan ganin cewa dangantaka da bai shiga kasuwanci na ba, kuma kasuwanci na nakan bashi muhimmanci shi ma, kuma sauran abubuwa na ns gida bai shafa kasuwanci na ba. Nakan tabbatar da na yi kasuwanci na da jin daɗi da kuma yi ganin cewa na yi abin da ya kamata a ba tare da an samu matsala ba. So wannan dai yanda nake tabbatar da dangantaka na da kasuwanci na ban samu wani matsala ba. Dole nake da komai nawa daban daban ban bani aiki na ya shiga kasuwanci na kuma banki kasuwanci na ya shiga aiki na. Ko kuɗi ne zan kashe nakan tabbatar da na ɗauksbkuɗi ne daga cikin riba bana ba cikin kuɗin uwar kuɗi na bana kasuwanci na. So wannan abin ya taimake ni gaskiya danganin cewa na yi abin da ya dace a ayyukan da nake yi na yau da kullum.

Yaya kake kiyaye kalmar sanyi? Gaskiya ne, na ka bani sanyi da can, tabbatar da na yi batta a cikin zuciya na. Ba tare da na faɗa ma kowa ba ko na bayyana wannan sanyi nan da aka bani. Saboda duk wanda ya ba ka sanyi to ya aminta da kai ne kuma ya ga hankalin ka da hanyar daukan kalma ta sanyi ya faɗa maka. Dole mutum ya zama mai sanyi a cikinsa, a yuwansa, a koda yaushe. Ko da mutum ya ba ka labari, ko ya bice maka waccan kalmar sanyi ba ce ko wannan maganar da kuka yi inda kun tattauna tsakanin kai da wani, to wannan abin ya zama sanyi. In ka je ka gaya wa wani to ka ci amana wannan mutumin da ya ba ka sanyi. Saboda shi sanyi abu ne, wanda ka gaya iya ɗaukan sanyi sa ya gaya maka. So ya yarda da kai ne kuma ya aminta da kai ne. To amma the moment ka ci amanan wannan mutumin nan to ba zai iya an yarda da ka ba. Kowa jama'a ba za su yarda da kai ba har sai dinga faɗa maka sarrikan su na yau da kullum. So wannan dai shine hanyoyin da nake bi don gane cewa na tabbatar na kiyaye sirrin jama'a kuma na yi amana da cewa ban cuce mutum ba a sankan shi kuma ban bayyana sarinsa ga wasu ba. So dole mutum ya zama mai sanyi a koda yaushe a can ci. Kada ka ci amanan wani, sanyi amana nauyi ne. Duk wanda ya ɗauki amana ya ba ka to ya yarda da kai ne kuma ya aminta da kai. So wannan ne hanyoyin da nake bi don gane cewa na kiyaye sankan mutane.